Sau nawa kake duba sakonni a aiki? To, da farko dai, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Naji dadin wannan tambaya da akai min, zan kuma yi bayani a akalla wanda ba zai kasa minti zuwa biyar ba. Eh, sau nawa kake duba sakonni a wajen aiki? To, da farko tambayar tana nufin yadda nake duba sakonni kamar email ko chat a aikina ko? Yauwa. A matsayina na mutum ɗan adam, eh wanda yake kuma ɗan arewa ɗan Najeriya, ina duba sakonni na a wajen aiki sau biyar zuwa takwas a rana. Wato kowane sa'a ko biyu yayin lokacin aiki, sannan kuma ya danganta ma da irin aiki na a ranan. Amma ba na barin su, su taru har ya kai irin sai wuraren tashi aiki haka da yamma kenan. A'a, ba na barin haka. Domin hakan na iya haifar da damuwa. Misali, in na fara da safe bayan na shiga ofis, sannan in duba bayan minti huɗu da kuma kafin na tashi. Amma ba na duba a lokacin da ba na aiki ba sai dai idan akwai sakon gaggawa. Amma ba ni kaɗai ba ne ba kuma gaskiya wurin aikin. So bincike ya nuna cewa yawancin ma'aikata suna duba sakonni da yawa a rana. Misali, a karatu da Microsoft ma dai duka na taɓa yin wannan tayi kuma a shekara na dubu biyu da ashirin da biyar an gano cewa ma'aikaci na yau, ma'aikaci na yau da kullum yana karɓar email aƙalla ba aƙasari ba guda ɗari da sha biyu zuwa da sha biyar sakonni na Text kuma guda ɗari da hamsin da biyar a rana. Wannan ya sa kusan kashi arba'in na ma'aikata suna duba email kafin ƙarfe shida na safe kuma kashi ashirin da tara suna komawa su duba kafin ƙarfe goma na dare. Har ila yau ma'aikata suna samun katsewar kowane minti biyu wato sau ashirin sau 270 da bakwai a rana saboda tarurruka, email ko sanarwa. Wannan ya sanar, yana wa-wannan ya sa ranar aiki ta zama kamar ba ta ƙarewa ba wato infinity work day saboda tsabar yanayin yawan ayyukan. A wani bincike ma dai ina tunawa a dubu biyu da ashirin da biyar da aka gano cewa ma'aikata na yau da kullum suna karɓa aƙalla email guda ɗari ɗaya da ashirin da ɗaya. To ni dai ina karɓa mana wani lokacin yana kai irin har ɗari ɗaya da ashirin da biyar haka a rana kuma yana canza lokacin tsakanin awa biyar zuwa sha biyar a mako haka kawai akan duba email. To kaga kusan cewa kashi casa'in da uku na masu sana'a irin namu suna duba email duk rana kuma kashi arba'in da biyu suna dubawa sau uku zuwa biyar a rana. A nan a Amurka ma dai ina iya tunawa lokacin kashi arba'in da tara na ma'aikatan mu a lokacin suna duba email kowane ƴan sa'o'i ko da ba lokacin aiki ba ma ba laifi suna duba har ila yau ma. Kuma a karatu ma da aka taɓa yi, wani bincike ya nuna cewa ma'aikata na yau da kullum na ciyar da kashi ashirin da takwas na lokacin aikinsa kan karanta da amsa email wato awa aƙalla biyu da rabi kenan a rana da sakonni aƙalla nanda be kasa kamar zuwa ɗari ɗaya da ashirin ba zuwa da ashirin da biyar. Wannan yawan dubawan yana da tasiri matuƙan gaske kuma gaskiya. Da farko, yana rage yawan aiki domun katsewa na sa ba za mu sami dama ma mu, ko hankalin mu ya damu duba sakonnin ba. So shi ne ya sa muke yawan duba sakonni. A ƙarshe dai yawan duba sakonni a aiki ya danganta da mutum da irin aikinsa. Shi ne, amma bayanin sun, ya nuna cewa yawanci sau da yawa dai muna duba sau aƙalla biyar zuwa takwas haka a rana. Shi ne abin da zan iya cewa kenan a kan wannan bayanin.

Kana sanya agogo a hannu? Assalamualaikum ɗan uwa jama'a. To zan yi bayani dai mai kyau, mai gamsarwa akan tambayar da aka yi mini. Ah, akan ina sanya agogo a hannu. Kwarai kuwa, wannan ah, na ji daɗin wannan bayani sosai don abu ne mai birge ni da farko dai. A'a, ba koyaushe nake sanya agogo a hannu ba amma ina sanya shi sau da yawa a musamman lokacin da nake son ganin lokaci da sauri ba tare da na ɗauki wayata ba. A matsayina na mutum mai sha'awar fasaha da lokaci, ina amfani da agogo na hannuwa wato wristwatch don dalilai daban daban. Na farko akwai dalili na ado, na biyu akwai kuma al'ada na sawa ko kuma don samun lokaci kai tsaye wanda ba suna ɗauko wayata daga aljihu ba. Amma a yau da kullum yawancin lokaci ina do ina, ina dogaro ne da waya saboda ko kuma smartwatch ɗina da nake amfani da shi domin ganin lokaci, saƙonni da kuma lafiyar jikina, nikaina. Wannan ya zama ruwan dare a duniyar mu da muke ciki ta yau inda wayoyi ke ɗauke da duk abin da muke buƙata. Kuma bincike na zamani ma ya nuna cewa mutane har yanzu suna sanya agogo a hannu amma adadin ya canza sosai da gaske saboda wayoyi da smartwatches. Misali a duniya baki ɗaya, kimanin ma a ƙalla eh, kashi ashirin da shida zuwa ashirin da tara na manyan, na manya suna da smartwatch nasu wato manyan mutane ke nan wanda shekaru ya ɗan ja haka nan na duba lokaci. To amma kamar kamfanin Apple Watch ko Samsung su ma yawancinsu suna sanya shi ah, na yau da kullum. Suna in kasai babban waya za su baka harda da shi kuma ana sa hannu don ganin lokaci da kuma ganin yanayin lafiyar mutum da sauran abubuwa dai daban daban da baza a rasa ba. Amma a Amurka kimanin ma a kashi ashirin da biyar ne zuwa talatin da ɗaya na manyan mutane suna da smartwatch. A shekara da ta gabata ke nan wato dubu biyu da ashirin da biyar kuma arba-- a ƙalla kashi arba'in da uku na manyan su ma suna sanya shi kullum. Wannan ya nuna cewa smartwatch sun karɓi matsayi na agogo a gargajiya a yawancin mutane. Amma game da agogo irin na gargajiya na mu traditional wristwatch kamar Rolex, Omega ko kuma agogo na yau da kullum, ba duk mutane ne ke sanya su kullum ba gaskiya. A wasu bincike ma da muka gabatar na aƙalla dubu biyu da ashirin da biyar kimanin ka so ashirin da bakwai na masu amfani da su suna sanya traditional watch kuma wasu a ƙalla kashi ashirin suna a sanye gargajiya, suna sanya na gargajiya kawai ba tare da smartwatch ba. To a ƙasashe da suka ci gaba ma dai irin turai haka nan da wasu ƙasashe daban daban da ba za a rasa ba, mutane har yanzu suna son amfani da agogo wato mechanical irin na da ɗinnan ke nan mai tsinke domin yana da kyau, sannan kuma al'ada ne da kuma matsayi. Misali a cewar wani mai suna De Lolotte, Swiss watch wani bincike da aka gudanan a shekara na dubu biyu da ashirin da biyar, yawanci masu sayan agogo na Swiss suna sayan su ne ba wai don amfani da kansu ba. A, kashi saba'in da biyu suna shirin su saya ne a shekara mai zuwa amma dalilin sun haɗa da ado wato fashion design ke nan, matsayi da kuma irin na alfarma da kuma ganin lokaci daidai wanda ba sai an ɗauko waya ba. To a Najeriya da Afirka gaba ɗaya abin ya bambanta. Mutane da yawa suna amfani da wayoyi don lokaci, duba lokaci amma a wuraren aiki, kasuwanci da lokacin bukukuwa agogo na hannu har ran yanzu yana da muhimmanci kuma ina sa shi nima gaskiya kamar yadda na muku bayani.

Assalamu alaykum yan uwa. Da farko dai zan yi, aa, na gode Allah da aka yi mun wannan tambaya. Sau nawa nake amfani da wayar, da wayata. To, da farko a matsayina na mutum, a rayuwata ta kullum, yau da kullum ina amfani da wayana sosai amma ba ko yaushe bane nake, yake daidai, aa, da adadin da nake so. Saboda wani lokaci zai zama cewa ayyuka sun mun yawa ba zan samu daman amfani da wayan ba wani lokaci kuma saba nin haka. To, a yau da kullum ina daukar wayana sau aƙalla tamanin zuwa ɗari da ashirin ko ɗari da arba'in ma haka a rana. Wato kowani minti biyar zuwa goma yayin lokacin da nake farke, indai idona biyu. Wannan ya danganta da irin ranar. Idan akwai aiki mai yawa, sakonni, to zanfa duba ko kuma ina cikin tarurruka. Hakan nan bahalin duba waya sai na ƙara ɗauka. Amma idan na yi ƙoƙarin rage, na rage irin, ina iya sau-- irin saukewa zuwa ƙasa da ɗari ya koma ko tamanin hakan nan, lokacin da nake amfani yawanci na ce da awa huɗu zuwa shida a rana akan waya. Wato karatun, saƙonni, saƙonnin WhatsApp, Instagram, Telegram, aa, Twitter da kuma bincike haka research da nake yi ta web browser da bincike akan AI. Da kan wasu abubuwa ma dai daban daban. Amma ba, bani da ka ida-- ba wai wani ƙa'ida bane nake da shi. Misali, bincike na duniya yana nuna cewa yawancin mutane masu nuna abu suna amfani da wayoyinsu ya kai kaman fiye da tunaninsu. Misali, a duniya baki ɗaya a shekarar da ta gabata zuwa yanzu a binciken da aka yi, mutum na, aa, a yau da kullum, na yau da kullum yana ciyar da awa huɗu zuwa biyar ko shida kamar yadda nayi bayani dazo a rana kan waya. To misali awa huɗu da minti talatin da takwas a cewar wasu binci-- masu bincike ko kuma awa biyar da minti sha bakwai a wasu bincike a ƙasashen nahiyar Amurka da aka yi. A Afirka musamman Najeriya da Afirka ta kudu adadin ya fi girma. Mutanen suna ciyar da awa biyar zuwa tara ne a rana kan allunan screen time. Kuma Najeriya ta, tana cikin manyan ƙasashe inda mutane ke ciyar da kusan awa huɗu a rana kan social media kaɗai. Gem da sau, aa, da sau nawa ake ɗauka check ko kuma pickups da unlock. Bayanai dai sun bambanta amma sun nuna cewa sau dayawa a wasu bincike na duniya mutane sun ɗauka, suna ɗaukan waya sau hamsin da takwas a rana. To a Amurka ma dai adadin ya kai sau ɗari da tamanin da wani abu zuwa ɗari biyu haka a rana a shekarar da ta gabata zuwa wannan shekarar a binciken da aka yi. A kowane, ya nuna cewa a kowane minti biyar yayin lokacin da ake, mutum yake farke idonsa biyu. A can wani kamfani, ee, da suka yi bincike sun nuna sau casa'in da shida zuwa ɗari da hamsin a rana ko kuma sau ɗari da arba'in mutum yake duba waya. Wannan fa yawan amfani da waya yana da tasiri sosai. Na farko, yana rage lokacin da zaka, aa, zaka mai da hankali. Misali, mutane suna samun kasewan kowani minti ƙanƙantar saboda waya. Na biyu, yana haifar da damuwa ko rashin barci domin yawancin mutane suna duba waya kafin barci. To kuma hakan yana sa mutum ya kasayin barci da wuri lokacin. To wannan iya bayanin dai da zan iya yi. Yana takaice a kan abin da ya shafi duba waya da kuma inda na nake duba da kuma sauran jama'a ma dai na gama gari yanda suke duba wayoyin nasu.

Kana yin aiki bayan lokaci? Assalamualaikum. Ƴan'uwa, zan yi muku bayani mai zurfi kan tambayar da aka yi mini kan ina iya yin aiki bayan lokaci. So wannan bayani zan yi shi da gaskiya tare da bayani da kuma irin bincike na zamani wanda na yi a kai. To, da farko dai a'a, ba koyaushe nake yin aiki bayan lokaci ba. Amma a wasu lokutan ina iya yin shi musamman idan akwai aiki na irin gaggawa haka, saƙonni da yawa ko kuma ina son kammala wani aiki abun, eh, abun kafin ranar gobe misali. To zan iya yin aiki bayan lokaci. A matsayina na mutum wanda kuma nake zama a Abuja a Najeriya inda indai aiki da rayuwa suka haɗu sosai saboda intanet da wayoyi ina iya yin aiki bayan lokaci sau biyu zuwa huɗu ko biyar ma wani lokaci amma ko kamar duba email ko amsa saƙonni daga gida bayan ƙarfe shida na yamma. Wannan ba shine aikina yau da kullum ba amma yana faruwa idan aiki ya buƙace shi. Misali, lokacin da ake rufe wani aiki ko kuma lokacin da abokan aiki suke a wani yanki na duniya akwai wata lahiya can. Amma ba ni kaɗai bane ba hakan ma yake faruwa, bincike na duniya ma ya nuna cewa ya zama ruwan dare a yau wato aiki bayan ya ƙare a ƙarfe biyar ko shida na yamma misali. A bincike misali kuwa wannan na kamfanin kwamfuta Microsoft da ta yi a dubu biyu da sha biyar, kashi arba'in na ma'aikata suna duba email kafin ƙarfe shida na safe kuma kashi ashirin da tara suna komawa duba bayan ƙarfe goma na dare har ila yau. Tarurrukan bayani, eh, ta, tar, eh, tarurrukan bayanai bayan sun bayyana cewa bayan ƙarfe takwas na yamma sun ƙaru da kashi sha shida a shekara guda kuma ma'aikata sun aika da karɓar sakonni sama da hamsin bayan lokacin aiki. Wannan ya sa ranar aiki ta zama kamar ba ta da iyaka musamman a masu aiki da wayoyi ko intanet. A duniya baki ɗaya kimanin kashi saba'in da ɗaya na ma'aikata a Amurka suna jin an sa, eh, su, eh, suna sa su amsa email bayan lokaci kuma a Birtaniya kashi saba'in da shida suna duba email a lokacin da ba na aiki ba. To, ku duba wannan, a masu aiki daga gida kuma wato irin remote workers wanda nima ina irin wannan kashi tamanin da ɗaya suna duba saƙonni bayan lokaci kuma kashi sittin da uku suna aiki a ƙarshen mako. Wannan yana haifar da burnout wato gajiya ta hankali da jiki domin aiki yana shiga cikin lokacin hutu sanda mutum ya kamata a ce ya huta. To yanzu irin Najeriya abin ya bambanta kaɗan saboda dokokin aiki. A cewar dokar Labour Act, lokacin aiki na yau da kullum shine awa takwas a rana ko awa arba'in zuwa arba'in da takwas a mako kuma overtime aiki bayan lokaci dole ne a biya shi da ƙarin kuɗi yawanci aƙalla kashi ɗaya bisa ɗaya da ɗigo biyu da biyar ko ɗaya da ɗigo biyar so na albashin na yau da kullum amma yawanci an yarda da shi a kwangila ko tarayya. Babu iyaka na musamman kan sanarwar yin overtime a doka amma dole ne a kiyaye lafiyar ma'aikaci. A masana'antu, eh, a masana'antu da yawa kamar banki, duk company ko kasuwanci a Abuja, mutane da yawa suna yin aiki bayan lokaci saboda sakonnin WhatsApp groups na aiki ko kuma don kammala abubuwa na musamman tare da yawan amfani da wayoyi. Wannan iya bayanin da zan iya yi kenan dangane da aiki bayan lokaci.

Kuna da WiFi a gida? Assalamualaikum. An uwa yau zan yi muku bayani mai zurfi da gamsarwa kan tambayar da aka yi mini kan cewa kuna da WiFi a gida. To, da farko dai, eh, ina da WiFi a gida. A matsayina na mutum wanda yake zaune a Birnin Tarayya Abuja, wato FCT, inda intanet ke da muhimmanci sosai ga aiki, sadarwa, ilimi da nishaɗi. Ina amfani da broadband na gida kamar fiber ko fixed wireless daga providers kamar Spectranet, FiberOne ko kuma, ah, Galaxy Backbone ko har ma Starlink wani lokaci. Wanda ke ba da kamar hada wayoyi, kwamfutoci da sauran na'urori tare a gida ba tare da dogaro da mobile data kawai ba. Wannan yana sa rayuwa ta fi sauƙi. Ina iya yin video call, streaming ko kuma aiki daga gida ba tare da damuwa na data ya ƙare ba. Amma ba koyaushe ne yake da sauri ko kwanciyar hankali ba. Wani lokaci akwai matsalar wutar lantarki ko network issues kamar yadda ake samu yawancin gidaje, gidajen mutane a Najeriya. Amma ba ni da tabbas wai in cewai ni kaɗai ne kawai hakan yake faruwa. Ko bincike, na kamfanin nan NCC, Nigerian Communication Commission ya nuna cewa a watan Nuwamba da ta gabata, ah, na shekarar da ya gabata dubu biyu da ashirin da biyar, broadband penetration a Najeriya ya kai kashi hamsin da digo biyar da takwas a karam farko. Wato sama da rabin jama'a suna da damar broadband wato mobile ko fixed. Sannan ya ƙaru daga arba'in da biyar a farkon shekara amma har yanzu bai kai manufar kashi saba'in na National Broadband Plan ba. Wato wanda aka yi shi dubu biyu da ashirin to dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya ƙare a watan Disamba dubu biyu da ashirin da biyar. A Abuja da sauran manyan birane kamar Lagos, Kano, Port Harcourt, broadband coverage ya fi girma. Kimanin kashi hamsin da bakwai a birane yayinda a ƙauye ya kasance ƙasa da haka. Huhun wuraren kashi ashirin da uku ne kawai ko ƙasa da haka ma. Wannan ya nuna cewa a birni kamar Abuja, yawancin gidaje masu matsakaicin kuɗi suna da WiFi ko broadband a gida. Game da WiFi a gida, musamman fixed broadband ko home internet, adadin ya fi ƙanƙanta fiye da mobile internet. Misali, fixed broadband subscribers a Najeriya ba su kai ma mutum dubu ɗari uku ba. Kamar muce kashi sifiri digo ɗaya na yawan jama'an ƙasar Najeriya ma hi. Kuma yawancin su ma suna amfani da providers ne kamar Spectranet ɗinnan ko kuma Starlink ko kuma wasu kuma kaɗan daga cikin su na amfani da Galaxy Backbone wanda ya shahara sosai tun dubu biyu da ashirin da uku saboda sauri da kwanciyar hankali har ma a lokacin rashin wutar lantarki. A cewar bincike na ITU da GSMA na dubu biyu da ashirin da huɗu zuwa dubu biyu da ashirin da biyar a Afirka ta Kudu da Sahara, kimanin hamsin da bakwai, kashi hamsin da bakwai na gidaje a birane suna da intanet a gida wato household internet access ke nanko. Yayinda ake a ƙauye kuma ya kasance kimanin kashi ashirin zuwa ashirin da uku a Najeriya. Abin yayi kama a manyan birane kamar Abuja. Yawancin gidaje masu WiFi suna amfani da shi ne don hada iyali da yawa. To musamman tare da yawan amfani da wayoyi. Screen time na yau da kullum a Najeriya yana da yawa har izuwa awa huɗu zuwa biyar a rana. To wannan shine iya bayanin da zan iya yi ke dangane da WiFi a gidana.

Kana zuwa wurare da wuri ko a daga baya? Assalamualaikum yan uwa jama'a. Yau zan yi muku bayani mai zurfi, ah kuma mai fahimtarra da gamsarwa akan tambayan da aka yi mini. Kana zuwa wurare da wuri ko a daga baya? To, da farko ina ƙoƙarin zuwa wurare da wuri, musamman lokacin da aiki ta ƙa'idance, tarurruka na musamman ko abubuwa masu muhimmanci kamar asibiti, filin jirgin sama ko lokacin da nake shan nuna girmamawa ga lokacin wasu. A matsayina na mutum wanda yake zama a garin Abuja, babban birnin tarayya, inda cunkoso ba wani abu bane ba, ababen hawa suna da yawa. Ina ƙoƙarin barin gida da wuri don kada in yi jira ko kuma in haifar da matsala. Misali, idan taron aiki yana kai ƙarfe tara na safe ake zuwa jiya, ina ƙoƙarin isa wurin tun irin ƙarfe takwas da rabi ko kuma a ƙalla kafin lokacin domin in san cewa hanya daga gida zuwa ofis ko wani wuri na iya ɗaukar lokaci kaza saboda traffic ko kuma matsalar wutar lantarki. Amma a wasu lokutan dole ne in zo, ah daga baya. Musamman idan akwai matsala ta hanya ko kuma lokacin bukukuwa inda al'adar Najeriya wato Nigerian time ko African time ke shiga tsakani. Wannan al'ada ta African time ko Nigerian time ita ce babbar abin da mutane ke magana a kai a Najeriya. A cewar bayanai da yawa, yawancin mutane a Najeriya suna zuwa wurare da wuri a ko ba ko da wucewa ba, musamman a bukukuwa, aure, tarurruka na al'umma kuma taron siyasa. Misali, taron da aka tsara ƙarfe goma na safe ko ana iya fara ƙarfe sha biyu. Ya sha faruwa da liman nan sosai ko kuma daga baya bayan sha biyu ma ko kuma mutane suna zuwa da sannu sannu ba tare da jin laifi ba ko kuma ba da wani uzuri da zai gamsar da ku ba. Wannan ba yana nufin rashin girmamawa ba amma ya nuna al'ada ta daban game da lokaci. Lokaci ba shi da tsauri kamar ƙasashen mu'addanin yankin mu na Afirka, sai dai yana doga yana dogara da dangantaka, abubuwan da ke faruwa a lokacin da kuma haƙuri. A wasu bincike an nuna cewa mutane suna zuwa da wuri a wasu wurare kamar asibiti ko neman visa suna zuwa da safe sosai irin sammako din nan. Amma a bukukuwa ko irin tarurruka misali ko taron maulidi ko taron suna wanda ya shafi al'umma suna zuwa ne daga baya bayan saboda al'ada ta kawar flexibility zamu ce ko da kuma rashin tabbaci na abubuwan kamar irin cinkusu na hanya. Irin ta kasance don Abuja musamman inda nake zaune akwai cinkusu na ababen hawa. Yana da tasiri sosai mutum ya makara sakamakon wannan. Saboda hanyoyi kamar zuwa a Kubwa, Central Business District ko maitama na iya ɗaukar sa'o'i saboda cunkoso musamman a safe ko yamma. Wannan yana sa mutane su ji tsoron zuwa da wuri saboda suna tsoron za su yi jira ko kuma su gano cewa taron bai fara ba. A bincike, a bincike kan sufuri a Abuja yawanci mutane sun ciyar da minti talatin zuwa sama da awa ɗaya a hanya. Kuma wannan yana sa su zo daga baya don rage jira. Amma a wuraren aiki ko tarurruka na kasuwanci yawancin mutane suna ƙoƙarin zuwa da wuri domin nuna sadaukarwa da girmamawa. Ko da yake wasu suna zuwa daga baya saboda al'ada. To wannan ya ƙarshen bayanin da zan iya yi ke nan game da zuwa wurin taro.

Menene abincin da kake ci da safiya? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. 'Yan uwa yau zan yi muku bayani mai zurfi kan tambayar da aka yi mini. Menene abincin da nake ci da safe? Wannan bayani zan yi shi ne da gaskiya da kuma girmamawa bisa shawarwari akan abinci na blood group type diet daga littafin Dr. Peter D'Adamo, Eat Right for Your Type, tare da bayanai daga bincike na zamani har zuwa yau. Don ya zama, ah, ya zama mai ban sha'awa kuma ya kai tsawon, Akalla shekaru biyar zuwa goma yana ban shawarwari akan yanda zan ciyar da lafi-- zan ciyar da kaina abinci mai lafiya. Da farko a matsayina na mutum mai blood group O positive, ina bin abinci mai yawan protein, high protein diet, musamman nama, kifi da kayan lambu. Yayin da nake rage abinci mai yawan carbohydrate kamar hatsi, ah, wake da madara. Wannan abincin yana daidaita jiki na blood group O wanda ake ganin yana da tsarin narkewa mai ƙarfi ga nama amma yana iya samun matsala da wasu abinci kamar wake ko madara. Da safe ina ƙoƙarin cin abinci mai gina jiki da yawa don fara rana da ƙarfi ba tare da abinci mai nauyi ba wanda zai iya haifar da gajiya. Misali na yau da kullum, da safe wato breakfast a matsayina na blood group O ina cin kifi ko nama mai laushi kamar nama na kaza ko nama na tumaki da aka dafa da kayan lambu ko kifi mai farfesu han nsn kamar salmon ko mackerel idan aka same shi, aka yi farfesun shi. Wannan shine mai kyau wanda nake so. Wai yana bani protein mai yawa. Sai kwai, akwai, ah, ƙwain ƙwai wato ƙwai da aka dafa boiled egg ko scrambled egg, eh, tare da spinach ko kuma kayan lambu masu kyau kamar broccoli ko onions. Ƙwai yana da kyau sosai ga blood group irin nawa wato O kuma ba'a, ah, bana hana-ba'a hana shi sosai ƙwai don masu blood group O. Kayan lambu da 'ya'yan itatuwa shima wato irin spinach, broccoli ko kale a cikin omelette tare da 'ya'yan itatuwa kamar plums, prunes su irin dried plums sunan su figs su pineapple. Waɗannan suna taimakawa wurin narkewa da kuma rage kumburin ciki. Wasu zaɓi masu kyau wato baked sweet potato haka nan tare da toppings kamar walnut ko chia seeds haka nan idan aka yarda yarda. Ko green tea haka tare da stewed prune ko kuma fresh fig haka. Ba na cin o--oatmeal ko abinci mai yawan hatsi kamar wheat bread haka nan domin waɗannan na iya haifar da matsala ga blood group O. Abinci na Najeriya kamar mu anan Hausa, ni da ce idan ina son cin abinci na gida ina iya cin nama mai laushi da aka dafa da kayan lambu kamar miya ko stew tare da nama ko kifi ko ƙwai tare da alayyahu ko spinach. Ba na cin abinci mai yawan wake ko madara da safe amma ina iya ɗan-ɗan-ɗanɗana idan dole ne hakan ya kasance bisa shawarar da Dr. Adamo ya bani kenan. So ina iya ƙarewa kuma gaskiya saboda abin da ka ci shine zai ba ka lafiya. To wannan bayanin kenan da zan yi dangane da abincin da nake ci a lokacin karyawa da safiya.

Kujerunka suna da daɗi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 'Yan uwa, yau zan yi muku bayani mai zurfi da kuma gamsarwa a kan tambayar da aka yi mini na cewa kujerunka suna da daɗi? Da farko, eh ƙwarai kuwa suna da daɗi. Kujeru na tana da daɗi sosai da laushi musamman saboda ina amfani da ergonomic office chair mai kyau wanda yana dace da tsayi na, lafiyar baya da kuma lokaci da nake zaune. Tsawon sa'o'i a aiki ko daga gida. A matsayina na mutum wanda nake zaune a birnin tarayya Abuja, inda nake aiki da yawa a gaban kwamfuta, remote ko kuma ofis wato ko a gida ko a ofis, kujera mai daɗi tana taimakawa wajen rage damuwa a baya, wuya da kuma ƙafafu. Ba ta kamar kujerun da ba ta da lumbar support ba inda dai bayan minti talatin ko awa ɗaya sai ka ji zafi ko gajiya. Ina jin daɗi yayinda nake zaune tsawon ko sa'o'i shida zuwa takwas a rana ba tare da matsala ba. Kuma sannan yana sa aikina yafi sauƙi da inganci. Amma ba koyaushe bane haka. Da farko ina amfani da kujera mai sauƙi da yawa da kullum amma bayan lokaci na ji cewa tana da wahala musamman saboda babu essential lumbar support wato goyon bayan baya na ƙasa. Kujerar da tayi tsauri ko kuma tayi tsayi ko kankanta. Wannan shine matsalar da yawancin mutane ke fuskanta a ofis ko gida a Najeriya. Bincike a dubu biyu da ashirin da biyar zuwa dubu biyu da ashirin da shida da aka gabatar ya nuna cewa kujerun ofis da ba su da ergonomic features suna haifar da back pain, neck strain da rashin lafiya na dogon lokaci saboda rashin goyon baya ga ƙashin baya, spine alignment ko kuma saboda cushion ya lalace ko yayi tsauri. Misali, idan kujera ta yi zurfi sosai, ƙafafu na iya, ƙafafu na iya jin matsi a gefen gwiwa. Idan ta yi tsauri sai ka ji zafi a karan bayan ka. To a nan birnin tarayya Abuja yawancin kujerun ofis a kasuwa ko online kamar daga Hoj Furniture ko Air Comfort Chairs ko kuma AliExpress suna da kyau inda aka zaɓi ergonomic ones tare da adjustable height, armrest da lumbar support. Abin da ya sa kujeru na suna da daɗi a yau akwai adjustable features. Ina iya daidaita tsayin kujera don ƙafafu na su kasance a ƙasa, gwiwoyi na a casa'in degrees da kuma lumbar support da ya dace da lankwasar baya na natural "S-curve” dinnan haka. Wannan yana rage matsi a baya da wuya sosai. Sannan kuma akwai lumbar support mai kyau wanda ya ƙara sa ta kasance tana da daɗi. Yana goyon bayan karan baya, yana hana irin slouching dinnan wato karkata da kai kuma yana sa in iya zaune tsawon lokaci ba tare da zafi ba. Sannan kuma breathable material wato mesh ko kayayyakin kyakkyawan leather fabric yana sa ba ta irin ɗaukan zafin nan sakamakon nan musamman a lokacin zafi a nan birnin tarayya Abuja. Sannan kuma armrests da swivel dinnan. Armrests yana iya motsi suna taimakawa wajen rage matsi da ka faɗa kuma kujerar tana juyawa da sauƙi don motsi. To wannan shine iya bayanin da zan yi a kan kujera ta da kuma irin daɗin da take da shi.

Kana iya jefa dutse nesa? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan uwa, yau zan yi muku bayani mai zurfi kuma mai gamsarwa akan tambayar da aka yi mini na kana iya jefa dutse nesa. To wannan bayani zan yi shi dai da gaskiya da kuma gwargwadon fahimta da kuma experience da na samu. Da farko dai, eh ina iya jefa dutse nesa sosai ma kuwa. Amma ba ina yin nesa kamar yadda wasu masu ƙarfi ko irin na duniya bayin da suke. A matsayina na mutum na ɗan adam na yau da kullum, mazaunin garin Abuja, birnin tarayya, a, bani, ba ni motsa jiki nawa musamman ba. Amma idan na ji daɗi da ƙarfi, ina iya jefa ƙaramin dutse kamar na hannu. Haka nan, na kimanin nauyin gram ɗari uku zuwa biyar. To nesa tsakanin mita talatin zuwa hamsin ko kuma yard twenty-five zuwa fifty. Haka nan musamman idan na yi amfani da kyakkyawan tsari juya jiki, ɗaga hannu da kyau, da ɗan tsalle-tsalle. Haka nan, da gyara murya da kuma saki da ƙarfi a kusurwar kusan irin forty-five degree don samun mafi kyawun nesa. Idan dutsen ya fi girma ko nauyi kamar irin na aƙalla nauyin kg ɗaya zuwa biyu, to nesa zai ragu zuwa mita goma ko ashirin. Haka ba na iya jefa shi nesa kamar na ƙwararrun 'yan wasa wato na Olympic. Amma ina iya yin shi da kyau idan akwai bukata. Misali don nisantar da wani abu ko wasa. Amma ba ni da, ba ni kaɗai a fanni irin wannan. Sai dai ko irin bincike da kimiyya sun nuna cewa nesa da jefa dutse yana da bambance-bambance sosai ga wasu. Ga bayanai dai na irin na gaskiya da aka gano. Ga mutum na yau da kullum wato untrained wanda shi ba shi da wani ƙwarewa, mutum na al'ada ba wai wasa ba yana iya jefa ƙaramin dutse ko dutse na yau da kullum nesa tsakanin mita goma zuwa talatin ko talatin zuwa ɗari wato na feet wato kimanin nine to ten mita ke nan wato tara zuwa talatin. Wasu bincike sun nuna mita sha biyar zuwa ashirin da biyar a matsayin matsakaici musamman idan dutsen ya yi girma na hannu. Misali a wasu rahotanni, mutum na yau da kullum yana iya jefa dutse nesa kimanin yadi hamsin ko kuma wato mita arba'in da shida idan ya yi ƙoƙari sosai amma yawanci ya fi ƙasa da haka. Ga wasu masu ƙarfi ko 'yan wasan athlete wato ko Olympic, idan mutum yana da ƙarfi mai kyau kamar irin 'yan wasan baseball ko cricket ɗin nan, nesa na iya kai, na su yana iya kai mita ɗari zuwa ɗari da talatin da biyar ko kuma ɗari uku zuwa ɗari huɗu da arba'in da biyar wato na ƙafa. Misali, rikodin ɗin duniya da aka yi na jefa baseball shine mita ɗari da talatin da biyar wato aƙalla takun ƙafa ɗari huɗu da arba'in da biyar da Glennon Hobos ya yi a dubu ɗaya da ɗari tara da hamsin da bakwai wato alif dubu ɗaya da ɗari tara da hamsin da bakwai. Amma ga dutse na gaske wato ba wai baseball ba, nesa ya fi ƙanƙanta saboda siffa da nauyi. Ga rikodin duniya na musamman ga jefa dutse mai nesa ba skipping ba, wasu rikodin na irin Highland Games ɗin nan, a, dutse mai nauyin kg goma suna kai nesa aƙalla kimanin mita goma. To wannan iyaƙacin bayanin da zan iya yi ke nan akan jefa dutse nesa.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 'Yan uwa jama'a, yau zan yi muku bayani mai zurfi da gamsarwa a kan tambayar da aka yi mini, ah, a kan wai ina shan ruwan 'ya'yan itace. To, da farko dai, eh, ina shan ruwan ƴaƴan itace musamman saboda yana da daɗi, yana ba da ruwa da abubuwan gina jiki kuma yana taimakawa wajen fara rana da kyau. A matsayina na mutum mazaunin garin Birnin Taliya wato Abuja, inda zafi ke da yawa kuma aiki yana buƙatar ƙarfi, ina shan ruwan 'ya'yan itace mai kyau da safe ko kuma a lokacin rana don samun ruwa mai kyau da bitamin. Ba na shan, ah, ba na shan irin shi kullum kullum a matsayin abinci na yau da kullun amma ina ƙoƙarin shan shi irin so uku zuwa biyar a sati wato a mako. Yawan ci a matsayin fresh juice ko infused water, ruwan da aka saka 'ya'yan itace a ciki don ya sha ruwa. Misali, ina son ruwan orange, ah, wato lemun zaƙi abarba, ah, kankana ko kuma a markaɗa shi, ah, lemu da lemun tsami tare da citta don samun daɗi da fa'ida ga lafiya. Amma ba na shan ruwan shi da, da yawa ba. Haka na domin mijiki na zamani ya nuna cewa dole ne a yi hankali da shan ruwan sosai. A cewar Dietary Guidelines for Americans dubu biyu da ashirin zuwa dubu biyu da ashirin da biyar da kuma ci gaba a dubu biyu da ashirin da biyar zuwa dubu biyu da talatin, ah, a nan ana ba da shawarar cewa a ƙalla rabin abinci ƴaƴan itace na yau da kullun ya kasance whole fruit, ɗan itace gaba ɗaya ba ruwan ƴaƴan itace ba. Ana ba da shawarar, ah, ya, eh, yakance shi fruit wato kashi ɗari na ruwan ƴaƴan itatuwa zuwa huɗu zuwa biyar, kimanin a ƙalla ce ɗari biyu da arba'in mil a rana don amanya domin yana da natural sugar, free sugar waɗanda ke iya haifar da haihuwar sikari a jini idan aka sha da yawa. A wasu ƙasashe kamar Birtaniya ko Nordic countries ana iya yakance shi zuwa ɗari da hamsin mil wato kimanin ƙaramin gilashi a rana. A Najeriya babu tsaurin doka amma yawancin mutane suna shan fresh juice ko zoɓo ko Chapman ko irin energy drink wan don daɗi da lafiya musamman da safe don samun energy boost. Me yasa ina-- to ga duk masu ƙarin dalilai ma da yasa nake shan 'ya'yan itacen. Ruwa da hydration yana taimakawa wajen samun ruwa mai kyau musamman a zafi a nan garin Birnin Tarayya Abuja kuma yana rage yawan shan abubuwan sha masu sikari. Kuma ga ƙarin dalili bitamin da antioxidant yana ba da bitamin C, potassium da sauran abubuwa masu kyau waɗanda ke taimakawa lafiyar rigakafi na immune system, fata da kuma rage kumburi. Akwai energy boost wato ƙara ƙarfi da safe. Natural sugar suna da saurin ba da ƙarfi wato energy musamman ƙarfin aiki ko motsa jiki ba ta da haifar da crash ba idan aka sha daidai. Sannan kuma digestion da safiya wato narkewar abinci. Idan aka yi fresh juice tare da ginger wato citta ko lemu yana taimakawa narkewar abinci, yana rage kumburi kuma na ciki da kuma taimakawa cikin, ah, tsarkake jiki. A al'ada ta Najeriya a gidaje da yawa fresh juice kamar lemu haka kankana yana da yawan amfani da safe ko lokutan bukuku haka shine aka fi amfani da su sosai. To iya bayanin da zan iya yi ke dangane da shan ruwan 'ya'yan itace da nake yi.

Me kake yi da farko lokacin da ka isa ofis? Assalamualaikum yan uwa jama'a barkan mu da wannan lokaci. Yau zan yi muku bayani mai zurfi da gamsarwa akan tambayar da aka muni, me yake, me kake yi da farko lokacin da ka isa ofis? To, da farko dai idan na isa ofis, abin da na ke yi shine ina sallah idan na isa kafin lokacin sallah ko ina daidaita kaina. Sannan ina sanya abin da na kawo kamar lunch ko ruwa a wurinsa. Ina kunna kwamfuta ko waya kuma ina duba saƙonni ko email da sauri don ganin abin da ya faru daga jiya ko abin da ke buƙatar gaggawa bayan haka. Ina yin wa abokan aiki gaisuwa ta "Good morning" ko "Sannu da zuwa" ko "Sannu da aiki", musamman idan suna kusa. Domin wannan yana sa ranar ta fara, ranar ta fara da kyau da haɗin kai. A matsayina na mutum mazaunin birnin tarayya garin Abuja inda traffic ke iya zuwa ofis ya ɗauki lokaci, ina son fara da hankali da tsari don kada in ji damuwa daga farko. Amma ba ni kaɗai bane. Bincike ma na kamfanin Microsoft Work ya nuna cewa a dubu biyu da ashirin da biyar yawancin ma'aikata suna fara ranar aiki kafin su isa ofis. Misali, kashi kaso arba'in na cikin ɗari na masu amfani da Microsoft suna duba email kafin ƙarfe shida na safe kuma da safe, eh, da safe da suka isa. Email ko Teams shima abin da su ke duba da farko a ofis. Yawancin mutane suna sanya abubuwa kamar sanya lunch a firiji, ni wanda haka nake cika ruwa ko gyara teburi, duba saƙonni. Email shi ne na farko ga yawanci koda wasu ma suna cewa ba shi da kyau domin yana haifar da katsewa amma yawanci shi ne abin da nake yi. Gaisuwa da saduwa, yin magana da abokan aiki musamman al'adunmu na Najeriya inda gaisuwa ke da muhimmanci don nuna girmamawa da haɗin kai. Tsara ranar wasu suna yin jerin abubuwan da za su yi wato to-do-list a Turanci ko kuma suna duba kalanda don ganin tarurruka. Wasu al'adu na yau da kullun kamar yanke hannu, shan ruwa ko kuma gyara teburi don farawa da tsafta. To a birnin tarayya Abuja dai musamman inda aiki ke da yawa a fannin gwamnati, banki ko tech industry, mutane da yawa suna fara da duba saƙonni saboda saƙonni na iya taru daga dare musamman ta WhatsApp group na aiki. Bincike ya nuna ma cewa ma'aikata suna samun katsewar kowane minti biyu zuwa huɗu saboda saƙonni ko sanarwa. Don haka, farawa da duba email yana sa su sun kasance a kan abin da yake faruwa. Amma wasu masu hikima suna ƙoƙarin fara da abin da ke da muhimmanci kamar tsara manyan ayyuka kafin su shiga cikin saƙonni domin hakan yana taimakawa wajen samun nasara a rana. Sannan kuma dalilin da ya sa shi ne, ya sa nake wanda duba saƙonni na farko shine domin samun tsari. Duba saƙonni da sauri yana sa ni na san abin da ke buƙatar gaggawa kuma ya, kuma, eh, na rage damuwa daga baya. Don haɗin kai, gaisuwa da abokan aiki yana sa ofis ta zama kamar gida musamman al'adunmu inda mutuntawa, mutuntaka take da muhimmanci. Don lafiya, sanya ruwa ko abinci yana taimakawa wajen kiyaye hydration da energy. To, iya bayanin da zan iya yi ke nan dangane da abin da nake yi na farko idan na isa ofis dina.